To kana tambaya ne kace ina kare wayana daga kwaya wuta, to ina yi mana mezance. Nasa wayana acikin wutan NEPA na amfani da shi.

Kana tambaye ni ka ce ina shuka siri-siri a gida? Eh ina, ina, ina shuka siri-siri a gida amma ba kullum ba. Akwai wani lokacin muke, mu ke shuka siri a gida amma mu wai za mu sa ba, ba ma sa a cikin ɗaki. Eh.

Na tambaye ni kace yaya ina kammala aiki a lokacin ko ina gama aiki a lokacin? To inna zo na ce zan gama aiki a lokacin nan. To zan rubuta abubuwan zan iya yi kafin inzo aiki to inna gama rubuta abin zan yi. To inna zo aiki zan fara abun zan fara wannan da wannan, zan fara wannan zan yi, zan fara, zan fara ince to na rubuta wannan zan fara da wannan. Haka inna yi wa. Akwai wani.

Kace wannan, wanne malami ina fi so? To wurin gyama gaskiya am, a karatuna akwai wani malami ana kiran shi guni, sunan shi guni. Shi ina so, ya iya abun, ya san abun yana yi. Ko lectures ko ya, in ya fara ba ka lectures sai ka gani abun yana gyama. Wallahi shi ina so, yana iya abun, yana so abun kuma guru yayi.

Ka tambaye ni nafi son zama a kujera ko tabarma? Wallahi ni na son zauna a kujera fa. Na, na, na, na fara jin bacci to zan kwana akan tabarma amma mun fara maganan zauna kawai. Na zan zauna a kan kujera kai. Ai zan zauna a kan tabarma. Me zan yi? Bayana zan fara ji ciwo kuma zan fara jin ciwo a jikina ina zauna akan tabarma sai naci, sai ina cin abinci yauwa zan zauna a kan tabarma da bacci kuma.

Koda yaushe na charge waya na to, na kafin bacci, kafin bacci to na, na, na, na kwana, na kwanta ko na kwana, zan sa shi a kan, a kan table in sa charger na a bacci to kafin ja yake in na tashi zan sa shi a charger. Gashi nan na tashi da dare, da yamma nan na a kan silent su, na a kan recording. Na gama charge ba, gani nan na yi ba.

Kace ina son zama kusa da taga, to ya ya bazan iya koyawa ba zan so zama kusa da taga. Ba zan zama kusa da taga ba ko iska, iska zai shiga cikin jikina ko zai shiga cikin ɗaki. Ɗin na zauna kusa da taga. In kalla abubuwa a gabana da kyau, eh in zauna kusa da taga.

Kace ina samun goro gurin aiki. Eh, muna samu horo wurin aiki fa. Kafin, kafin fara aiki, sai an ba ka horo. Sai kayi horo. Bakayi horo ba yo, ta ya za'ayi ya, ya za a fara aiki ba ka yi horo ba. Ni kafin infara aiki na yi horo mai kyau. Na yi horo mai kyau ne.

Kace sau nawa ina sarki gida na, kuna share gida na? To sati na, na, na wanke kuna share gida na, sati da sati ne. Eh sati yazo zan share shi amma ina tashi kafin in tafi aiki ko in je ƙwallo na, zan shara in na dawo kafin bacci kuma zan shara zan wanke wanke abun haka na yi fa.

Kana tambayi ni ka ce ina fin, ko na su, na son tuwo ko shinkafa? To, eh, giya ma gaskiya na son shinkafa mai kyau wallahi. Na son shinkafa mai kyau kai. Amma ina son tuwo, amma na son tu cin ƙafa na sa ciwa cikin shi to, in cin shi mai kyau.

Batiri yana kunna sauran batiri. A'a bana tura, bana, bana kunna shi fa. Kos wayana kanan sabo ne fa. Batiri na kuma yana da ƙarfi. Na sa charging na yi caji haka zai saya. Mai kyau ne fa. A'a agun ban za ƙo agun, agun wofi ba ina sa charging ya na caji mai kyau ne.

Ace wani launi na fi so? Ni ina so bacci da yawa. Ka shiga, ka shiga ɗakina kuma kaga cikin ɗakina zaka gan bacci. TV na baƙi, wardrobe ko duka abubuwa a cikin gidana baƙi ne wallahi. Ni na son baƙi, launin, launin ina fi so, mai yawa ko mai kyau baƙi ne. Ingaya ma gaskiya baƙi, dukkansu baƙi ne.